Na fi son miyan ja, sauce da ta ji kori, ta ji kayan ƙamshi, ta ji magi da albasa da irin kabej haka za a iya sanya mata ƙwai. Ina son irin wannan miya sosai saboda na fi jin daɗinta. Ina cin abinci tare da nishaɗi idan da wannan miya.